Me kake yi lokacin da kake jin damuwa? To lokacin da nake jin damuwa, nakan koma gefe neni kaɗai na kaɗaice domin bana son attakura min saboda kada fushina ta ya shafi wani. E, nakan koma gefe nai zamana.

Wacce biki kake fi so? To, Allah gaskiya na fi son bikin sallah. Na fi son bikin ranar sallah. Bayan bikin ranar sallah sai kuma na aure. Bayan aure sai kuma na suna.

Kana karatu kafin ka kwana? Eh, wataran nakan yi karatu kafin in kwanta. Eh, nakan ɗauki wayana, na shiga, na shiga littattafan da ke a cikin wayana na, na yanar gizo sai na ɗan karanta wataran. Eh.

Yaya kake shaƙata lokacin hutu? To lokacin hutu na kan yi abubuwa da dama, na kan yi abubuwa da dama. Na kan ɗauki wannan damar in ɗan yi ayyukan da ban ƙara saba lokacin da babu hutu. Na kan kuma yi kallo, na kan je gidan kallo na ɗan yi kallo ko na yi amfani da wayana na yi kallo ta intanet.

Kana koyon wata yare? Eh, nakan koyi wata yare saboda yanzu mutum bai tsaya ga yare guda. Bayan yaren mahaifiyata na Hausa, wato harshen Hausa, nakan koyi, ina koyon harshen Turanci, ina koyon harshen Faransanci. Nan gaba kaɗan kuma in Allah ya yarda zan koyi harshen Larabci da harshen Sin wato harshen Sinuanci kenan.

Menene abin da kake tunawa daga yaro? To abin da nake tuna da yaro, ta kurciyar da muka yi a yarinta, mun yi abubuwa da dama lokacin da muna yara, kurciya ce amma kuma dai wannan lokacin akwai daɗi idan muka tuna da ga abun, muna jin sha'awa, eh.

Yaushe kake cin abincin dare? To nakan ci abincin dare zuwa ƙarfe takwas haka har zuwa ƙarfe goma sha ɗaya. Nakan ci abincin dare daga ƙarfe takwas zuwa ƙarfe goma sha ɗaya. Eh.

Kana iya dafa abinci? Eh sosai ma. Nakan dafa abinci domin yanzu ma ni kaɗai ne. Ya zama dole ne a gare ni in dafa abinci ni kaɗai na koya na iya saboda ba mai mun idan ban yi ba wanda zai yi mani.

Kana fin son kofi ko shayi? To shayi idan na fi son, na fi son shayi gaskiya. Idan na samu shayi ya fi min kofi din nan musamman idan mai madara ne haka da, da cafe. Idan an haɗa su wannan idan yan ɗanyin kauri, na fi son shayi.

Sau nawa kake karɓar kira a aiki? To aiki karɓar kira ya danganta daga ko sau nawa aka kirani ni a rana. Eh ko sau nawa aka kira ni a rana idan akwai dama nakan dauka kira. Eh amma kuma idan ina cikin aiki, idan na yi nisa wata ran nakan bari sai na gama.

Kana amfani da ajiya a yanar gizo? Eh, ina yi amfani da yanar gizo wajen ajiyan. Abubuwa na abin da suka shafe ni, abin da suka shafe ni kaman personal information kenan. Eh ina amfani da, da su wato ina amfani da. Google Drive wannan nakan ajiye hotuna, nakan ajiye kuma bidiyo da wa, da waƙoƙi haka duka da wasu abubuwa dai masu muhimmanci nawa.

Kana karanta jarida? Eh, ina karanta jarida amman ba ta zahiri ba. Nakan karanta jarida ne ta cikin wayata ta intanet, ta Facebook ko kuma ta, ta, ta Twitter.

Kana son kallon faɗuwar rana? Eh, wataran ina kallon faɗuwar rana musamman idan lokacin azumi. Lokacin azumi da yake idan rana ta faɗi, lokacin da yake buɗe baƙi to ina kallon rana a wannan lokacin.

Nawa sa'o'i kake kallon wayarka? To gaskiyar magana, ni kaina ban san adadin sa'o'in da nake ɗauka ina kallon wayata ba. Domin duk lokacin da na samu kaina bani aikin wani abu, nakan ɗauki wayata ne na shiga ina bincike ina abubuwa na yanzu.

Menene abin sha da kake fi so? To abin sha da na fi so gaskiya shine madara. Ina son shan madara sosai. Bayan madara kuma sai, sai nono. Sannan akwai zuma kuma idan an samu. Ina son shan zuma sosai itama.

Yaya kake tsara ayyukan da suka fi muhimmanci? To ayyukan da suka fi muhimmanci akoda yaushe ai su akafi sakawa a gaba. Idan za a yi su ake fara yi domin su ne da muhimmanci wato priority kenan. Eeh, wannan saka su a gaba mu fara yin su tukuna sai muyi sauran abubuwan da suke bi musu marasa muhimmanci waɗanda dai ba su kai gare su muhimmanci sosai ba.

Wane ƴaƴan itace kake so? To gaskiya, na fi son ƴaƴan itacen ayaba, wato da banana kenan. Ina son banana sosai. Ina kuma son banana ina son tufa, wato aful. Sannan ina son mangwaro, ina son mangwaro sosai.

Yaya kake koyon fasaha sabo? Toh nakan koyo sabon fasaha ne ta wayata, ta wayata. Nakan yi amfani da wayata ta intanet ina koyon fasaha da technology ke nan. Sabon fasaha ke nan da ƙirƙirar basira ke nan, ƙirƙirar basira.

Yaushe kake zuwa kasuwa? Toh nakan je kasuwa ne idan ina da buƙatar zuwa kasuwa, idan ranar ta zo. Kaman nakan je wataran misali karfe tara ko goma, wataran kuma nakan bari sai can' da maraice zuwa ƙarfe huɗu.

Sau nawa kake kidaya kayayyaki? To nakan kidaya kayayyaki ne har lokacin dana samu tabbacin adadin kayayyakin. Nakan kidaya sau ɗaya, sau biyu har sau uku domin nasamu tabbacin adadin danake riƙe dasu.

Kana miƙe jiki da safe? Eh, wata ran nakan miƙe jiki da safe. Eh, wato ina fita motsa jiki. Wata ran na je na yi gudu idan na dawo sai na ɗanyi mammotsa jikina sosai ta yadda jini zai riƙa gudana da kyau. Ina samun ƙarin lafiya.

Kana tafiya kasuwanci to maganar gaskiya a yanzun dai ban fara tafiya kasuwanci ba amma akwai niyya in Allah ya yarda. Akwai niyyar fara kasuwanci nan gaba kadan in sha Allahu.

Wane irin tufafi kake fi so? To a yanzun dai irin tufafin da na fi so sune tufafin Hausa. Tufafin kayan Hausa na gargajiya ke nan wato ko jallabiya haka ko wannan malum-malum haka. Na fi son su da wannan hulan. Eee, bayan su kuma sai akwai ƙananan tufafi. Nakan samu ƙananan tufafi su ma duka suna ɗan birgeni.

Kana cire takalma a gida? Eh, nakan cire takalma a gida idan zan shiga a cikin ɗaki. Eh, idan zan shiga cikin ɗaki nakan cire takalma. Ko kuma idan mun je a masallaci, shima duka mukan cire takalma domin ba a shiga ɗaki da takalma. Eh, musamman idan sun ɗauko datti, sun ɗauko kazanta.

Wani irin mai kake amfani da shi? To mai, mai na shafa wa a jiki ko kuma na shafa wa, ko kuma na sha ake cewa wanda ake abinci da shi. Idan man da ake shafa wa ne a jiki, nafison man kwakwa kenan, nafison man wanda akayi shi da kwakwa. Man abinci kuma duk wanda na samu amma nafison man gyaɗa.

Kana son cin abincin titi? A'a, gaskiya bana son cin abinci a titi. Domin na fi son na ci abinci a gida. Abincin titi gaskiya ban cika yarda da su ba. Idan ma na siya abinci a waje to sai dai na dawo a gida na ci shi. Bana iya cin abinci a titi ba gaskiya.

Wayarka tana daidaita haske da kanta, eh takan daidaita haske da kanta wayana. Idan na samata, idan na samata wannan feature ɗin na daidaita haske, takan daidaita shi da yanayin yadda take ga hasken waje ko kuma duhu. Idan ta ga duhu takan rage haske, idan kuma na fito a waje akwai hasken rana sosai, to takan ƙara haske da kanta ba sai na ƙara da hannuna ba.

Kana kulle ƙofa kullum? Eh, kullum gaskiya nakan kulle ƙofa idan zan fita waje. Idan zan fita waje nakan kulle ƙofar ɗaki. Idan ma na dawo, kamar da dare haka idan zan kwanta ma nakan kulle ƙofar ɗaki saboda abin da zai iya zuwa ya dawo a kan ɗakin matakin kenan tun kafin abin da ba'a so ya faru.

Kana zuwa gidan fim? Eh, idan akwai gidan fim wata ran nakan je. Amma na jima tun lokacin muna yaritna da muke zuwa gidan fim. A yanzu sai dai muyi amfani da wayar hannu mu jayo fim sai mu kalla ta wayar.

Kana buga rubutu da sauri? Eh sosai ma kuwa, idan ta kwamfuta ne nakan rubuta su-- nakan buga rubutu da sauri-sauri domin na lakanci kwamfuta sosai idan wajen rubutu ne. Eh da hannu ma haka idan rubutun hannu ne nakan yi shi da sauri-sauri musamman idan na karance abun na haddace shi.

Kana fison zama ko tsayuwa? A gaskiya na fi son zama. Eh idan zan samu kujera ko wani benci haka na fi son na zauna. Eh domin tsayi ai ba'a son tsayi, sai dai idan ta kama dole ne amma na fi son na yi zau ne.

Yaushe kake cajin wayarka? To, nafi cajin waya ta da dare, amma kuma duk lokacin da cajin waya na yayi ƙasa, ya zo ɗaukewa wato yayi low kenan, nakan saka ta caji. Eh, musamman a wannan lokacin da nake yawan amfani da ita. Kwlo da yaushe idan cajin yayi ƙasa nakan je na sa caji.

Ya ya kake gaishewa mutane? To idan zan gaida mutane na kai musu sallama ne, na kan yii musu sallama ne, bayan sallama na tambaye su ko ya suka kwana da gidajensu kuma da ahali duka gaba ɗaya.

Kana siyan kaya a yanar gizo? Eh tabbas ƙwarai kuwa ina siyan kaya a yanar gizo. Na taɓa siyan takalmi, na kuma taɓa siyar da kaya, wata kwamfuta ta wata tafiddo kayayyaki. Wato ainhin, ainihin mashin ɗin fuddo takardu, impression kenan, imprinmant kenan.

Wane irin fim kake son kallo? To gaskiya na fi son kallon fim mai ɗauke da nishaɗi tare da kuma soyayya. Na fi son fim mai soyayya tare da nishaɗi. Kuma ina son fim na, na wato dis anime. Hmm.

Yaya kake bayar da ra'ayi a aiki? To bayar da ra'ayi lokacin da idan an samu ana tattaunawa. Idan magana ta zo gareni nakan ba da ra'ayina. Eh nakan ba da ra'ayina kan abin da nake tunani.

Wane yanayin ɗaki kuke fi so? Toh, na fi son yanayin ɗaki mai, mai fari ko in ce mai haske. Na fi son ɗaki wanda aka mai fenti, farin fenti mai kyau, mai walƙiya wannan mai ɗaukan ido.

Kana da dabbar gida? Eh, ƙwarai tabbas akwai dabbar gida gare mu. Akwai shanu, akwai, akwai tumaki, akwai kuma akuya. Muna da dabbobin gida ba ma dabbar ba, muna da dabbobin gida.

Yaya kake tafiya zuwa wurare? To idan za ni wani wuri, na kan tafi da ƙafa idan ba na da kuɗin hawan kabu kabu. Idan kuma ina da kuɗin hawan kabu kabu, na kan ba da kuɗi a kai ni, ko kuma idan ina da abun hawa, na sami ko aro sai in 'ɗauka in je.

Kana kunna kyandir a gida? Eh nakan kunna kyandir a gida, musamman idan dare yayi ko kuma a cikin ɗaki idan akwai duhu, mukan kunna kyandir. Hmm.

Yaushe kake farkawa kullum? To, lokacin farka na ya danganta daga lokacin da na kwanta da daddare. Idan na kwanta da wuri, nakan farka zuwa ƙarfe huɗu zuwa ƙarfe biyar. Idan kuma na kwanta da latti, nakan tashi zuwa ƙarfe shida nan zuwa bakwai.

Yaushe kake hutawa a wurin aiki? To, dayake ni yanzu malamin makaranta ne. Nakan samu hutu ne idan na gama ba da karatu. Idan na ba da karatu, na gama ba da karatu nakan huta sai in zauna hutu kafin na sake komawa aji.

Wanne launi kake fi so? To, launin da na fi so, na fi son kalan bula. Na fi son kala bula ko tufafi ne haka ko kuma wani. Abu dai za a muni kyauta haka, na fi son launin bula.

Wane wasa kake son yi? To a yanzun dai bana wani yin wasa, bana yin wani wasa. Amma idan zan yi wasa na fi son na yi wasan kwallon hannu, na fi son na yi wasan kwallon hannu.

Kana cin tafarnuwa? Eh, nakan ci tafarnuwa can jifa-jifa. Amma naficin tafarnuwa idan aka sata a cikin, a cikin miya, a cikin abinci kenan. Amma naci tafarnuwa ita kaɗai, zallar ta ba tare da an haɗa ta da wani abu ba, nakan ɗauki lokaci.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To gaskiya, ni nafi son bayar da kyautar kuɗi. Ina fi son bayar da kyautar kuɗi ko kuma wani kayan kuɗi. Eh.

Nawa matashin kake amfani da shi da su? To ni ina amfani da matashi guda ne ɗaya kacal. Eh ba na amfani da matashi masu yawa. Matashi guda kawai nake amfani sai kuma bargo na.

Kana fikicin tufafi? Nakan fikicin tufafi idan musamman sun yi ƙura ko kuma idan na yi wanki, idan zan shanya nakan fi fikice su.

Nawa ne yawan dangin ku a gida? To yawan dangin mu a gaskiya a yanzu ban san adadin su ba domin ban tsaya ba, na lissafa ba, ban lissafa yawan adadin dangin mu ba. Saboda takamaiman yanzu bani da lambobin yawan dangin mu.

A wanne wata aka haife ku? To ni, an haife ni ne a watan Juli. An haife ni ne a watan Juli, wato watan Yuli kenan. Watan Yuli shekara ta dubu biyu.

Kana kallon inuwarka? Eh, nakan kalli inuwar tawa wataran. Eh, musamman lokacin da ina matashi, ina yarona bana da ban yi wayo sosai ba. Nakan kalli inuwa ta musamman idan ina tafiya ko kuma da daddare.

Kana duba kalanda kullum? Eh nakan dubi kalanda amma ba a kullum ba. Sai idan ina da wani abu na musamman na muhimmi wanda, wanda na rubuta shi wanda zan yi a watar rana mai muhimmanci lokacin nakan dubi kalanda.